Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? A'a, miya mai zafi a ko da yaushe tafi miya mai sanyi. Saboda shikan sha abinci mai zafi yafi mai sanyi muhimmanci. Shi mai sanyi idan ya shiga cikinka, zai daskare ne. Lokaci guda zai ginshe ka kuma bazai yi daɗin ci ba. Shi kuma mai zafi a ko da yaushe idan kana cin shi, zaka ƙara jimma daɗin shi ka ƙara himma don ka ƙara ci da yawa. Abinci da miya mai zafi ta fi daɗin cin abinci akan miya mai sanyi.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara saboda ita madara wata abu ce wadda take ƙara ma ɗan adam lafiya da kuma wasu magunguna nau'i nau'i daban daban da take. Ina shan madara sosai saboda tana magunguna, tana da sinadarai, tana da abubuwa da yawa musamman a cikin, cikin ɗan adam. Tana da su sosai. Tana ƙara ma ɗan adam lafiya da kuzari.

Kuna yin wuta da itace? Eh, shi ice makamishi ne wanda aka fi amfani da shi musamman ma a ƙasar Hausa. Itace ana kunna shi a yi sanwa a sa ashana a ƙyasta she, a yi sanwa, a dafa abinci, a ɗumɗuma ruwa, a yi duk wani abu wanda gas yake yi da shi itace. Ana jin ɗumi, a kunna shi a gawayi. Gidan biredi ma da shi suke suka fi amfani.

Me kake saya daga kasuwa? Abubuwan kasuwa suna da yawa. Idan tsaraba zaka yo gida, zaka sawo masu burodi, alawa, biskit da sauransu don ka raba ma yara. Zaka sawo kaman dankali, su doya ka kawo gida domin a dafa a sarrafa. Haka kuma zaka iya saye ka saida a kasuwa. Zaka sare abu a kan farashi mai sauƙi, ka je ka saida ka ɗora riba. Ka ci kaɗan, ka ɗora kaɗan.

Kafi son fensir ko alkalami? Eh, kowane abu idan bukata shi ta taso ana son shi. Shi fensir abu ne wanda in an yi rubutu da shi akwai damar gogewa. Shi ko alkalami abuwajen mu nan Babu damar goge rubutun da ka yi da alkalami. Saboda haka kowane akwai amfanin shi. Shi fensir ba ko ina ake rubutu da shi. Shi kuma alkalami duk wani abu mai muhimmanci an fi yi rubutu da shi.

Kana iya rera waƙa? A'a, ita waƙa baiwa ce kuma rerata sai mai baiwa. Sai wanda Allah ya ba iko ya ɗora ma baiwar hakan. Kana idan Allah ya ba ka baiwar haka, zaka iya rerata a ko da yaushe kuma a ko ina kake. Idan kuma ba ka da baiwar rerata, sai dai kai ta kame kaminka ko ka rera ba za ta yi dadi ba. Kai kan ka ba za ta birge ka, baballe ta birge mutanen da kai dansu. Saboda haka shi rera waƙa yana daga gun mutum wanda Allah ya ba baiwa.

Kana mike jiki da safe? Eh tabbas shi mike jiki bayan ka tashi daga bacci kusan abu ne wanda ya zama wajibi. Abun kamai ya zama jiki, duk wani wanda zai tashi da rai da lafiya dole ne zai mike jikinsa. Saboda wannan mike jiki ya zamo al'ada kuma ya zamo ma ba ma al'ada. Duk kusan ma wani wani ɗan adam da ke faɗin duniya da ya tashi daga bacci, farkon farkawan shi zai mike jiki ko'ina ya ƙara tabbatar da lafiya lau yake idan ya kwanta lafiya ya kenan.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Eh, ko wacce da ma au, ma'ajinta. Ita dai kujera an fi zamanta kaman idan ka fita ko ka je gidan ziyara wajen 'yan uwa ko ka je ofis ko ka je unguwar. Ita kan ta unguwar wani wajen tabarma za ka zauna. Amma idan kana a gida, dole tabarmar nan ita za ka zauna saboda ita kake da ita a gida. Wasu kuma suna da kujerun a gida. Idan sun zo a gidan ma ita suke zama. Amma mu an fi son mu zauna kan tabarma fiye da kan kujerar.

Kana da dabbar gida? A'a, ita dabba abu ne wanda sai Allah ya kaddara za ka saya ka ajiye ka kiwata. Kasarmu ta Hausa muna kiwo sosai. Muna kiwata akuya, tinkiya, shanu duk da sauransu amma sai mai hali. Idan kana da hali ba ka da gida, wannan dabba ba za ta kiwata wajenka ba. Idan kuma kana da gida kana da hali ba mazauni ba ne kai kuma ba ka da matar da za su kula ma da wannan dabba, namma ba za ta siyi ba. Amma idan kana da hali, kana da gida kuma kana zaune ko ba ka da mata, za ka iya ɗaukar wannan dabba a matsayin abin sana'arka. Kullum kana kusa da ita za ka riƙa kawo matarwa da abinci ka kula da ita. Amma mu ba mu ɗaya ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan shi ya sa ba mu ta dabba a gida.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh tabbas rijiya kala kala ce. Akwai wanda zaka sa guga ka jawo, akwai kuma wanda zaka buga ruwan ya ɓu. Da dadin rijiya mun fasalin ta da wanda zaka sa guga ka jawo ruwa. Wannan gaskiya bamu da ita a wajajen mu. Ci gaba ya zo mana. Muna da famfuna sosai, yansassu wadatattu masu amfani da hasken rana wanda ruwa zai zo ba tare da ansa inji ko wani abu ba. Amma ita rijiya idan kaman lokacin rani ya yi an fara wahala muna fita gefe gefen garin mu ƙauyukan garin mu maɗebu na cikin rijiyar saboda shine bai ƙafe wa kuma bai ƙare wa ta rani tunda mun.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Shi aiki akwai wanda lokaci gare shi, akwai kuma wanda ko da yaushe in ka zo ma zaka iya yin shi. In ba ka gama shi yau ba, ba ka da matsala. Amma shi irin aikin da ke da lokaci, wanda idan lokacin shi ya yi, shi ce nan dole zaka saki jiki ka mai da himma domin kayi ka gama kafin lokacin shi ya fita. Kamar irin aikin gona, shi aikin gona lokaci gare shi. Dole kamar noma, idan ba ka yi noma da wuri ba gonan ka za ta bace, za ta yi aiki da yawa. To irin wannan aikin dole ka saki jiki ka yi shi a kan lokaci. Shi kuma irin aikin kasuwa, ka ga ita kasuwa kullum ce, ba lokaci ɗaya gare ta ba. Yau za ka je ka dawo, gobe za ka fi shekara ma ka na zuwa. Shi irin wannan aikin kuma a hankali a hankali ake yin shi.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Shi bikin ranar haihuwa abu ne wanda ya zama al'ada ta Kiristoci. Mu kuma Musulmai addininmu bai halatta mana wannan bikin ranar haihuwa ba. Saboda haka muna tunata dai ranar haihuwarmu idan ta zo. Duk duniya ranar haihuwar mutum ɗaya, bawan Allah ɗaya, Manzun Allah wanda yafi kowa a duniya, yafi kowa matsayi a Lahira kuma yahi kowa matsayi a gun Allah shine Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ranar bikin shi kawai muke tunawa ranar murna bikin shi. Watan bikin, watan da aka haife shi muke murna cikin.

Wayarka na cika ajiya, ita ajiya a waya ya danganta abubuwan sirri za ka ajiye, ko-ko bidiyoyi, ko-ko hotuna ko-ko waƙoƙi. Idan wayarka babba ne, yana da babban memory za kai ajiya yadda kake so, yadda ma ba kai tsammani ba. Za ka tura ka tura, ka ajiye sosai ba tare da ta nuna ma ta cika ba. Amma idan wayarka ƙarama ne, mai ƙaramin kai ne, kaɗan za ka tura ka ga ya cika.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, tabbas shi farin wata abu ne mai kyau kuma abu ne mai haske wanda hasken shi baya cutar da jikin ka, ba lille ya cutar da idanuwan ka. Kuma abu ne na alfahari wanda idan dare yayi ya fito zai haske ko'ina da ko'ina. Ba'a cikin duhu idan farin wata ya bayyana, hasken shi ya bayyana. Tabbas muna son kallon farin wata da daddare domin shi wata, wata ni'ima ce da Allah ya yi mana kuma mun gode, mun gode muna godiya ga wannan ni'ima da ya mana.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Tafiya ta kasu kala-kala. Akwai tafiyar da zaka yi nan da can, wadda za ka taka da ƙafar ka, ka je cikin sauri kuma ka dawo ka biya buƙatun ka. Akwai kuma wadda za ka yi nan da can nesa, wadda ko a ƙasa za ka je za ka galabaita, za ka jikata kafafuwan ka za su gaji. Ta wannan sai ka bi a hankali duk da zaka ɗau lokaci. Akwai kuma tafiya wadda daga nan garin zuwa wani garinku. Ita kuma wannan ba za ta fi tafiyu a ƙasa ba sai ka hau abun hawa. In ba ka da shi sai ka biya kuɗi an kai ka. Idan kuma ba ka da kuɗin shine za ka tafi ka ɗau dogon lokaci kafin ka je. Kuma in ka je can ba ranar da ka je za ka dawo ba sai ka kwana ɗaya sannan ka huta sannan sai ka ɗauko ƙafa dai ka dawo.

Wane irin miya kuka fi so? Miya kala-kala. Akwai miya wadda al'adanmu ce, dole muke shan ta kamar miyar kuka ko kuɓewa. Akwai kuma miya wadda idan son samu ne wadda ta fi daɗi wadda muka fi so. Ita ce miyar dage-dage. Miyar kayan miya, a sa mata manja da attaruhu da tattasai a haɗa a markaɗo, a jajjaga a zo a tafasa ta. Irin wannan miyar ita muka fi so. Amma mu, ta al'ada wadda muka fi yi a kullum, ita ce miyar kuka. Ita ce aka fi yi a duk gidan wani Hausa kuma ita ce ya fi sha.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? 'Ya'yan itacen da muka fi so suna da yawa. Babban ɗanɗan itace da muka fi so shine dabino. Dabino abu ne mai kyau kuma mai magani. Abinci ne na Manzon Allah. Yana magunguna da yawa. Mun fi son dabino na biyu sai kamar kanya ko mangwaro. Akwai kanya, akwai mangwaro, akwai aduwa, akwai itatuwa da dama da muka fi so. Masu magani, masu kawo mana ci gaba kuma masu ƙara lafiya a jiki. Kamar shi de dabino yana ƙara lafiya, yana maganin ciwuka da yawa. Haka shi ma kuma kanya yana magunguna da yawa a cikin jikin ɗan adam.

Kana cije farce? Eh muna cire farce saboda mu musulunci ya nuna mana farce abu ne wanda ba a son abarshi ya taru a hannu ko da wajen alwala. Idan farcen kayi tsayi baka cire ba wajen alwala ba ko ina ruwa zai taɓo a jikin wannan farce kuma kaga ka bar lam'a. Alwallarka akwai gyara amma idan ka cire shi a sannu zaka wanke ko ina da ko ina kayi alwallarka complete amma wasu daga cikinmu suna barin shi saboda ado ba don al'ada ba. Amma mu a al'adar mu ta Hausa babu farce, farce ƙazanta ce ba ma bari.

Waɗanne kafofin sada labarai kuka fi amfani da su? Kafofin sada labarai suna da yawa kamar BBC da wasu abubuwa da dai sauransu. To munfi amfani da BBC, akwai kuma su intanet, opera duk dai wa'annan kafofin sada labarai muna amfani da su kuma sun fi sauƙi a ta wajen mu. Da gidan rediyo, ko wanne labari ta rediyo yana fin ko wanne gidan sada labarai saurin isar da saƙo.

Yaya kake inganta aikinku? Shi aiki abu ne mai mahimmanci saboda wasu ma da yawa da shi suka dogara. Kowa ma da aiki ya dogara saboda za ka gaya shi ne yake zamowa hanyar cin abincinka. Dole muka ɗau aiki muka inganta aikinmu saboda cigabanmu tafi mu cigaban na ƙasa damu. Idan ba mu inganta shi ba, babu ta yadda za mu magance gabanmu balle mu taimaka wa na ƙasanmu mugaci gabansu cigaba. Aikinmu muna inganta shi ta hanyar faranta wa kostomomi. Idan kuma ba na kostomomi bane, za mu inganta shi mu maida hankali wajen munga mun yi aikin tuƙuru don magance wasu matsaloli namu.

Yaushe kake fara aiki kullum? Shi aiki ya danganta da wane iri ne. Akwai wanda zaka tashi da sassafe ka fara shi, kamar aikin gida, shara, shigo da ruwa, wanki da sauran su. Aikin waje kuma kamar zuwa gona yin noma. Shi aikin noma sai rana ta fito kamar zuwa ƙarfe tara zuwa goma ake fara shi. Akwai kuma aiki wanda sai ƙarfe goma na rana ake fara shi. Akwai aiki wanda sai ƙarfe sha biyu tsakiyar rana ake fara shi. Akwai aiki wanda sai da la'asar idan rana ta yi sanyi kamar kwaban ƙasa ko ginin siminti da sauran su. Akwai kuma aiki wanda sai da daddare ma ake fara shi. Kowane aiki da irin lokacin da ake fara shi.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, shiruwan i 'ya'yan itace shan shi abu ne mai mahimmanci ga lafiyar jikin ɗan adam musamman ma idan kana da wani ciwo ko wani rashin lafiya, zaka sha shi zai magance ma wannan ciwon, zai wanke ma duk wasu cututtuka da sauransu.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ita waya lokaci, ko wane lokaci ma lokacin amfaninta ne. Daga safiya, daga lokacin da gari zai waye har zuwa dare lokacin barci ne kawai bamu amfani da wayar mu. Da safe idan ka tashi zaka kunna ta, ka ga me da me aka turo ma jiya wanda baka gani ba. Zaka yi game, zaka yi chatting, za kayi sauran abubuwa na rayuwa da ita. Kafin da rana, da rana ma akwai ayyuka kamar kallo, kamar jin waƙa. Da daddare ma haka akwai abubuwa da yawa ake ajiye da ita.

Ta-takalma nawa kake da su? Ina da takalma da yawa. Akwai nasawa da safe, akwai nasawa da rana, akwai nasawa da daddare, akwai nasawa na zuwa gona, akwai nasawa na zuwa ofis. Ina da takalma kala kusan shidda ko bakwai. Ko waɗanne akwai amfaninsu, akwai lokacin amfaninsu.

Kana iya dafa abinci? Eh tabbas ina iya dafa abinci amma ba kowane kala ba. Akwai abincin da kayi kallon sau ɗaya ko sau biyu zaka iya yi da kanka. Akwai kuma wani sai ka koya kamar dafa shinkafa, taliya da sauran su. Shinkafa dafaduka ko taliya dafaduka zaka iya koya sai ka koya. Amma shinkafa da manja ko taliya da manja wannan ruwa kawai zaka zuba sai ka zuba su ciki ka tafasa. Kamar su dankali ko wake suma ko wane idan zaka dafa shi haka nan ba sai ka koya ba. Amma idan zakayi abinci dafaduka wannan dole sai ka koya. Ina iya dafa abinci da kaina amma idan ba dafaduka bane ba. Idan dafaduka ne bana iya wa sai naje na koyo.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Ina yawan amfani da Facebook, WhatsApp, ko kuma wajen message na waya. Su ne zaka tura saƙo lokaci guda su je. Dandanan da ka tura za su je. Zaka aika su kuma za su je a duk inda ka tura su a cikin kankanin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. WhatsApp, Facebook da kuma WhatsApp app na jiki da message app na cikin waya.

Kana son karanta littattafai? A'a, shi karanta littafi abu ne wanda ya zama kamar ra'ayi. Idan kana ra'ayi, za ka nemo kowane littafi na Hausa wanda ka fi fahimta ka karanta, ko na ban dariya ko na wasu saƙonni ko na wasu masarauta ko dai wasu abubuwa. Amma idan ba ka buƙata, shi ke nan saika bar ma masu buƙata. Ni dai bana son karanta littattafai.

Kana sanya agogo a hannu, a, a shi yasa agogo a hannu abu ne wanda ya zama kamar ra'ayi. Ra'ayi ne ma? Idan kana ra'ayi za ka siya ka riƙa sawa, zai riƙa ma ado. Amma ni, da agogo, da zobe, da abun hannu duk basa ra'ayina saboda na ɗauke su kamar wani abu wanda ya zama nauyi ne. Shi ya sa da agogon da sauransu duk wa, annan abu wanda ina ado a hannu bana bukatar su, bana ra'ayin su, bana sa ko guda daga ciki.

Menene abun sha da ka fi so? Muna da abubuwan sha da yawa kamar su ruwa, lemu, yogurt da dai sauransu, su koko, su kunu. Duka wa'annan abubuwa ne na sha. To, ruwa dai shine mataki na farko wanda kowane ɗan adam ma se da ruwa yake rayuwa. Na biyu shine ti kamar shayi haka ko kuma koko ta safe. Kowane bahaushe kusan kaso tamanin cikin ɗari koko suke sha da safe. Sai kuma kunu shi ma na al'ada ce idan anyi haihuwa za a riƙa dama shi ana rarrabawa gidan al'umma ƴan'uwa haka. Amma mu mun fi son mu sha ruwa a ko da yaushe. Ruwa shine maganin mu.

Menene kake jin tsoro? Eh tabbas abubuwan tsoro suna da yawa. Amma babban abin tsoro a duniya shine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shi kaɗai ya danganta ya kamata mu ji tsoro. Shi kaɗai ya kamata mu ji tsoro saboda duk wani abin tsoro na duniya da na lahira, Allah Ubangiji shine ke ɗora ma wannan tsoro a ranka. Amma kuma kai abin da aka fi so, ka fara jin tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah akan kowa. Idan kana jin tsoron Allah akan kowa, duk wani abin tsoro za ka ga baya ba ka tsoro. Ko waɗannan abubuwan da suke cutar da lafiya kamar su maciji, kunama da sauransu. Idan kana jin tsoron Allah, wannan tsoron nasu ba zai yi tasiri a zuciyarka ba balle har su cutar da kai.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abinciccika suna da yawa waɗanda suke sa ni ji daɗi kamar su taliya, shinkafa da sauransu. Amma idan na, na, na hausa, kama abinciccikan gargajiya, su ne nawa kuma su ne ke nomawa na fijin daɗinsu a kan na turawa na bature.

Yaya Anguwarku take? Eh, Anguwanni daban daban kala kala ne. Akwai anguwar masu kuɗi da ake kira GRA, akwai kuma ta talakawa. Ta talakawa ita ce wadda za ka ga an zubar da shara ta ko'ina, kwata ta ko'ina, juji a ko'ina, ba tsafta, ba komi. To mu talakawa ne amma unguwarmu tana da tsafta. Ba ko'ina ake zubar da shara ba. Kuma tsarin gidajenmu ma suna da kyau. Abu ne na gani na ban sha'awa. Komi a tsare yake. Ga bi shiyoyi na ban na alfarma, na ƙayatarwa, na ban sha'awa. Ko'ina mun daddasa. Unguwar mu unguwa ce wadda idan ba ƙo ya shigo yake alfahari da ita.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna sosai ma. Shi hoto abu ne wanda kake ganin ya siffarka take kuma ka ƙara kyau ko ba ka ƙara ba. Abubuwa ne wa'anda suke da tarihi. Yau za ka ji ka, gobe a ji ba ka. Idan ba ka ɗau hoto ba ka ajiye, wata rana a kwana, a tashi za a manta da kai. Za a manta da kamanninka, za a manta da siffarka. Amma idan ka ɗau hoton ka ajiye, na ne sama wanda bai taɓa saninka ba ta hanyar hoto da ka tura mai zai san ka. Wani kuma ya san ka ya manta ka, da ka tura mai wannan hoton zai gane eh, wane ne. Saboda haka muna son ɗaukar hoto.

Kana kwana a ciki? Eh, shi kwana a ciki abu ne na lokuta. Kamar lokacin sanyi dole ka kwana a ciki. Waje bazata kwana ba saboda zaka cutu. Wata cutar ma zaka iya, za ta iya samun ka. Haka zalika a lokacin zafi kuma ciki baya kwano saboda zafi idan yayi ma yawa wani ciwon sai ya kama. Amma lokacin sanyi kam muna son kwana a ciki.

Kana bada shawara a aiki? Eh, ita shawara bada shawara a aiki abu ne wanda ya zama kamar sai wa ne da wa ne. Idan kana da alaƙa babba mai ƙarfi kuma kana da amfani a wajen aiki tabbas za'a nemi shawararka dole. Ko kai ba ka bada ba kana zaune za'a nemi shawararka. Idan kuma kai ba wani ba ne ka kasance kai ba kowa bane a wajen aiki to ba za'a nemi shawararka ba kuma ko da ka bada ma bai zama dole a amsa ba. Amma idan ka zama wani a wajen aiki da ka bada shawara ko ba ta dace ba zaka ga ana ƙoƙarin a dauke ta saboda kai wanine kuma an san ba zaka iya bada shawarar da zata kawo naƙasu a wajen aiki.

Wane gudu ne fanka ka fi so? Shi gudun fanka ya danganta ga yanayin da ka kunna ta kuma da yanayin da ake ciki. Akwai kalar zafin da ba a buƙatar fanka ta yi gudu da yawa. Akwai kuma lokacin da ko da an kunna fankar ma, ba za ta biya buƙatar da aka sa ta tasa aka kunna ta ba. Idan ana cikin matsanancin zafi, ga rana, ko da ka kunna fanka, ka ƙure gudun ta, wannan gudun nata ba zai ma maganin wannan zafi da kake ji ba. Gumi ma za ka riƙa jin tana huro ma zafi. Amma idan lokacin da ba a rana sosai, idan ka kunna ta kaɗan ma, ta wadatar.

Wane irin burodi kuka fi so? Shi burodi ya danganta ga yanayin ra'ayinka. Akwai wanda ya ƙone, akwai wanda yake da taushi, akwai wanda yake da laushi, akwai mai ƙarfi. Amma mu mun fi son mai taushi. Saboda mai taushi ko ƙaramin yaro ba zai mai wahalar haɗiye ba. Kuma shi mai taushin ko ga babba ya fi daɗin ci. Saboda shi mai ƙarfi wanda ya sha wuta sosai za ka ga ko mun ƙarfinka ko mun girman ka yana yi ma wahalar haɗiye. Amma shi mai taushi ko yaya ka tauna ka haɗiye lafiya lau zai je ciki ba tare da ya ba ka wata matsala ba.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama, a'a, shi ƙetare ƙafafu abu ne wanda babu kyau ma ka ƙetare ƙafar mutum. Babu kyau ka ƙetare ƙafar mutun ka zauna. Amma, idan kai za ka zauna ya danganta da ra'ayi. Dan ra'ayinka kana da ra'ayinka buɗe naka ka zauna za ka buɗe naka ka zauna. Idan kuma ba ka da ra'ayi sai ka zauna hakanan ƙafafu kudan dune.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Ita ƙungiyar mu aiki ne na haɗin kai. A haɗa kai ayi aiki cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ba tare da ɗaga hankali ba, ba tare da zarge-zarge ba, ba tare da kalle-kalle ko wani yana ci ma wani amana ba. Ƙungiya ita ana so ku haɗa kai kuyi aiki cikin natsuwa kuma cikin kwanciyar hankali cikin haɗin kai ba tare da wannan na shakku akan wannan ba.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasannin kala kala ne. Akwai wasan ƙwallo, akwai wasan ƙwallon ƙafa, akwai wasan ƙwallon hannu, akwai kuma wasanni da yawa. Amma dai kai idan ka zama babba, wasan ƙwallon ƙafa ya fi ma kyau kuma ka fi ra'ayin shi a shekarunka, a matsayinka na babba ba yaro ba.

Me kuke yi lokacin da babu wutan lantarki? Wutan lantarki abu ce mai amfani a wajenmu, musamman mu Hausawa. Muna amfani da ita wajen caji, wajen gas, wajen dafa abinci da sauran su. Idan babu ita, za mu sa itace kuma za mu kai wayoyin mu caji musamman ma a lokacin zafi. Dole sai mun haɗa da fanka. Wutan lantarki abu ce mai amfani a gare mu. Tana amfanuwa, muna amfanuwa da ita sosai.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Shi ruwa na sama lokacin damuna ake yin shi. A lokacin da ruwa ke sauka, idan kana a waje inda ruwa zai jiƙa ka, za ka yi ƙoƙarin ka sami mafaka. Domin ruwan sama idan ya jiƙa ka, za ka samu wata larurar kamar mura, kamar sanyi da sauran abubuwan cittutuka. Idan kuma amfani da shi ne, za ka samu wurare daban-daban ka tara domin ka yi amfani da shi kamar wanki, wanka, sha da sauran su.

Yaya kuke kula da ai, da gashin ku? Eh shi gashi kala kala ne kuma ra'ayi ra'ayi. Wani yana tara shi sosai yayi ado da shi da gyara shi yayi kyau, wani kuma baya barin shi. Duk sati ana mai aski. Wani kuma in ya je askin za a saisaye ba za a kwashe duka ba, wani kuma duka ake kwashewa.